Kana riƙe lema lokacin ruwa? Eh, ina riƙe lema lokacin ruwa a wasu lokutan, musamman idan ina cikin mota zan fito in shiga gida. Ina amfani da lema sosai.

Wane lokaci kake wanke kayayyaki? Eh, a gaskiya ni bana wanke kayayyaki kasancewan ina tare da matana tana sona sosai. Hakanya sa take wanke min kayayyakina. Ni wanke kwata-kwata ma ni bata barin shi inde muddin tana da lafiya.

Yaya kake gaishe wa mutane? Eh, yadda nake gaishe wa mutane shine idan gari ya waye ina zuwa in je in sa me su sai mu gaisa da juna. In ce musu ina kwana su ce min lafiya, ya gajiya? Lafiya, ya ibada in ce Alhamdulillah. Idan na haɗu da abokina kuma zan mai sallama ne sai in bashi hannu sai mun gaisa cikin lumana.

Wane wasa kake son yi? Wasan da nake son yi shine na fi son in zauna kusa da Habibi. Wani yaro ne daga cikin yara na. Ina jin daɗin wasa da shi domin wasa da shi yana sa ni nishaɗi. Idan bana so mu cigaba da wasa, ina ce mai "kwanta," sai ya taho da sauri sai ya kwanta kamar dai yanda maha yake wa maigidan shi.